Eh sosai. Ina kwana bisa gado kuma wani sa'i ina kwana kasa. Kwana saman gado yana da daɗi amma shi kuma kwana kasa ya hisa lafiya jiki da gaɓɓan ka da kasusuwan bayan ka sun fi daidaita.

Kai na fi son miya stew, miya mai Dagi-dagi wandda anka sa naman Kaza ciki. Duk cikin miyoyi ita ce miya da na fi so amma ba na son ta yi yaji. Ba na son ta yi yaji, amma ina son a sa mata spices, kayan yaji irin na gargajiya da curry.

Eh sosai, muna da fanka a saman ɗaki sannan muna da ta ƙasa. Muna da fankoki. Fanka tana da daɗi, amma ba mu da AC. Ina son AC, yana da daɗi amma ba mu da AC saboda lokacin zafi yana da daɗi.

Kullum ina fara aiki karhe bakwai da rabi zuwa takwas. Safiya a gyara gida, a yi shara, a yi mopping, a gogge inda ya kamata a aje abinci, a yi daka da turmi da taɓarya, a daka jajjage, kafin blender ta lalace.

Aiki na dai na gida don ba ni aiki. Aiki na gida yana, ina da ina so ne, yana, yana ina bada matukar muhimmanci gare shi saboda ba ni aiki.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma sai ga yanayin zafi. Sai ga zafi, ga zafi, mutum yana biɗan ruwa mai sanyi don ya ji sauƙi. E, temperature daga zafi gari yayi zafi musamman nan wurinmu Najeriya arewaci,

Sanarwar, sanarwar apps gaskiya ban kunnawa don ban mado shi inda tambaya, ban fahimci inda tambayar ta dosa ba sanarwar apps, ban san sanarwar apps ba.

Wani, eh ina, ina jin sha'awa sasanta mutane sosai. Da makwabta na neighbour. Da sauran mutane idan ana rikici nakan tsaya na saurari kowane ɓangare. Sannan sai in ba ko wane laifi ne sai in ba sa su ba juna hakuri sai a wuce wurin.

Eh sosai ina amfani da matashin wuya. Filo kenan muna amfani da filo saboda zaka ji ka ji daɗin kwanci sosai idan ka yi amfani da shi, amma in baka aza shi ba zaka ji ba ka jin daɗin wuyan ka.

Ya'yan itace ina son ayaba, ina son, ah, apple, tuffa, ina son strawberry. Sai dai shi strawberry ban taɓa cin sa ba amma dai ina son in ci, in ji ɗandanon shi saboda ina shan, en, flavor ɗin nai cikin juice.

Ni na kan je wurare da yawa, jahohi da yawa a nan cikin Najeriya amma ban taɓa fita daga ƙasar Najeriya ba. Muna zuwa da ƙafa, muna shiga da mota, ko garuruwa da ƙauyuka duka muna zuwa.

Muna share ƙura so gwada kullum. Amma inda yake da ƙura, inda ba dai baida kura da yawa to duka sati, duka weekend asabar.

Eh sosai wayata ko wata rana tana da haske da sai in ga tayi sa kanta duhu, tana daidaita haske da kanta sannan kuma ina iya daidaita wa da kaina.

Eh ina sa turare kullum saboda ina matuƙan son turare. Eh sosai, turare yana bana mai daɗi, yana da daɗi kuma yana kare mutunci. Ina sa turare kullum ko da yaushe.

Eh ina sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo amma dai ba kullum ba, ba kuma irin su san nan ba. Ina son labarai amma dai ba na cancika. Na fi kallo bisa sauraron rediyo.

Eh, da yake ina kasuwanci na ne, nan na tura ruka mata cikin gida. Ina yin ciniki ba sosai ba de, ina yin ciniki ba akai-akai ba. Sannu-sannu de a ku sena tallata.

To ya danganta, wata wani lokaci ari fi takwas, wani lokaci kuma kafin ari takwas. Wani lokaci ma idan na tafi wani wuri ban manne kanda ba ari fi fara saba gari.

Eh addu'a ina yin addu'a sosai kullum safe da marece, safe da marece. Ina yin addu'a kullum saboda roƙon Allah kariya ga dukkanin sharri da abin ƙi.

Nakan diba saƙonni a telegram ko a WhatsApp ko lokacin da duk naka bukata. Ni dai ban ɗiba saƙo ba toh data ta ce kawai ta ƙare. Ake bani aikin wane dai kawai nakan ɗiba saƙonni.

Biri alade, waɗanne inji aka kai? Ban gane wannan tambayar ba. Waɗanne inji aka.

Eh ni gaba ɗaya ga rayuwata da itace muka aza wuta sai a sa wuta da shi aka aza ajin ci.

Eh, na kan samu nasara a aiki sosai saboda da ɗan aikin da na ka sesu a ƴinka aiki da shi na ka buƙatar rayuwa da giya mara makaranta.

Mutane suna cewa murya ta da hankali taka magana. Murya ta ba ta cika ƙarfi sosai ba. Ba ni da murya mai ƙarfi. Murya ta da hankali taka magana, amma wasu mutane suna ganin tana da ƙarfi.

To, na kan ci da hannu, na kan ci da cokali. Amma na fi son na ci da hannu idan ina da ƙashin tamnawa. Amma idan babu, na fi son na ci da cokali don ba zan ɓata hannuna ba. Cokali yana da daɗin cin abinci, shi kuma hannu yana da daɗi, umm, musamman in kana cin nama. Mutane da yawa suna ci da cokali saboda suna jin daɗi da shi.

Ina son in zo, in zo ba Makka a Saudi Arabia kenan. Ina son in je ingila, America. Ina son Paris da sauran dai ƙasashen duniya. Ina son in ziyarci wurare da yawa ko cikin Najeriya ina son in je Lagos, Port Harcourt, Ibadan da sauran su.

Ƙidan ya kayayyaki. Amma na kan kiɗan ya kayayyaki na na sai suwa in ga nawa na nawa.